Kana tara tsabar kuɗi? Eh, shi tara tsabar kuɗi wani abu ne wanda ya danganta da yanayin yanda kake kuma ya danganta da yanayin yanda kamar garin ku yake haka da kuma ya danganta da yadda ra'ayinka yake. Idan ka kasance kana da ra'ayin tara tsabar kuɗi ko don saboda matsala kamar ba ka yarda da banki ba ko kuma charges ɗin da banki za su yi ma ko ku ka fi so kawai da wani matsala wani hidiman ya taso ma kawai ka je ka buɗe kaɗakuwa inda ka aje su, to shine ba za ka so aje tsabar kuɗi ba. Ko ku ko kuma kamar adashe, idan mutane na adashe su ma basu cika son kai kuɗi a banki basu fi son su aje tsabar kuɗi. To menene aje tsabar kuɗi? Kawai shi tsabar kuɗi abin da yake nufi shine duk yawan kuɗinka za ka zo ka samu wani ɗaki ka saka su ta yanda ba tare da wani matsala ba. Ko wane damuwa zai zo maka kuɗinka na a kusa da kai. Ba sai ka je banki an ce maka babu ba ko kuma ba tare da sai ka je an ɓata maka lokaci ba. Kuma aje tsabar kuɗi abu ne mai kyau saboda kamar tafiya. Idan tafiya ya same ka, kana so ka tayi nesa sai ya kasance ka tafi da kuɗi amma ba a tsabar su ba. Ka tafi da kuɗi a bankinka to inda za ka je can kuma sai a samu matsala ko ba su da wannan POS na cire kuɗi ko kuma in ka je ba su da cash ɗin da za su ba ka. Kai kuma ba ka da cash ɗin da za ka salami mai mota ko kuma ba ka da cash ɗin da za ka ba ta a ba ka abinci ka ci. To idan wannan matsala ta samu ka ga dole tsabar kuɗin nan dai sune aka tabbatar da da ka sani da da tsabar kuɗinka ka tafi. Tsabar kuɗi abu ne mai kyau na ajiyewa amma dalilin da ya saba mu sun aje tsabar kuɗi saboda su tsabar kuɗi wasu kaman mu nan ƙauyuka haka kamar mu nan ƙauyuka yawan tsabar kuɗinka zai iya sa wa ka shiga matsala. Wasu azzaluman za su iya zuwa su sace ko su raba ka da su lokaci guda ba tare da ka sani ba.